To mashaa Allah nakan yi ibada, in yi sallah, in yi addu'a, in yi karatun Alkur'ani na gima. Sannan sai in kwanta in yi bacci in yi adduoi sosai sai in shiga feeling na bacci kuma in shaa Allah haka nake ta yi yawanci sosai gaskiya haka nake kullum in Allah yadda, in Allah yadda. Wani gun kuma in banyi sallan ba nakan yi addu'a.

Gaskiya yawanci ni na fi sa menlace ko kuma shadda haka mai zane da dai sauransu na fi sa su gaskiya ina sawa sosai. Mai zane mai kyau haka, mai kalan launin baƙi da ja na kan sa masu kyau.

Eh gaskiya muna zuwa muna labari sosai. Mukan na kan je yin labari da musamman ma 'yan yanayin gaskiya. Muna hawa mota sosai ana labari a yi lodi, a ɗau passengers sai a tafi in sha Allahu. Nasan sauka hannu ana ɗaya a yi labari.

Gaskiya ina kiwon dabba kamar rago, haka akuya da tinkiya kuma ina kiwon kare. Ina kiwon mage duka ina kiwo, haɗa ƴan tsaki ma da tantabaru. Irin su bullet fata da kuma ƴan nijar wani. Ina kiwon saniya da sa.

Na shiga wata makarantar polytechnic, bayan na shiga a hankali a hankali kawai, sai nayi JAMB. Da na sake JAMB, kawai sai Umar Musa Harɗo University suka bani admission na jona. Kuma yanzu cikin ikon Allah nayi graduation. Na zama graduate, alhamdulillah. Ina cikin farin ciki da gaskiya sosai da haka.

Gaskiya, Alhamdulillah ina jin daɗin wasannin nan sosai musamman ma da ni da kakata mace. Wato in naje naji tana zolaya ta. Taɗan dama mun furannan na sha. Taɗan mun kaurin nan na sha ina jin daɗi sosai wallahi. Gaskiya ina jin daɗi. Allah yasa kawuni lafiya ya aiki. Wallahi alhamdulillah.

Na amfani da gas, dan gas ma ya fi daɗin amfani sosai. Ya fi daɗi kuma ya fi sauƙi. In ka ɗora shi faka faka, zai maka girkin ka ba tare da ka sha wahala sosai ba gaskiya. Dan ni na ma fi son gas a kan makamashi saboda kaga kuma yanzu damuna ce in ka ɗora wuta normal burning za ta kasance tana ruwa zai kashe ma ita.

Giaskiya gyaɗa tana da amfani sosai ga gaskiya amma shima man gyaɗa yana da amfani. Amma kaga gyaɗa tana jin daɗin shi. Yanzu ma sai da na gama ci, shi kuma man gyaɗa, jiya na ci shi ma bayan an dafa wake da shinkafa naci, an dafa mana ɗan wake. Shima munci da man gyaɗa gaskiya na jin daɗin shi sosai da sosai.

Nakan ɗauki time haka in zan tafi makaranta, nakan ɗauki kamar minti talatin in je ina koyarwa, kuma a dawowa ma nakan ɗauki thirty minutes haka. Sannan in na zo nakan ɗan fita ƙwallo ita ma in ɗanyi jogging haka in yi fifteen minutes, ahhh kuma nakan zo wajen wani abokina sunan shi Yusuf shi ma in ɗanyi two minutes zuwa five minutes, wani gun mukan jima ma muyi three minutes haka. Wani bin har six minutes, sai in tashi in tafi, ahh se in ɗanje in ci abinci in tafi in ɗanje inyi karatu, in ɗan dud dubaa research in dudduba abubuwan da nake karantawa inje in ɗanyi karantu. Karatun al-Qur'ani mai girma.

MashAllah gaskiya, da safe ina yawan shan ƙofa a titi saboda yana burge ni. Akwai wani fankaso da ake kawowa daga gidan su Yusuf shima yana da daɗi sosai. Shima gaskiya ina cin shi sosai. Aa, da rana na kanzo in sai kankana, itama a titi na ke sayenta. Wato itama jajjawur ce mai zaƙin tsiya.

Gaskiya, ah in aka gaida ni haka sosai nakan ce lafiya lau. Musamman ace ina wuni in ce lafiya lau, ina gajiya in ce ba gajiya, ya gida in ce lafiya lau. Duka wannan gaskiya nakan ba da wannan amsa sosai da sosai.

Iya nakan kalla, inji na ma Ubangijin da ya halicci sammai da kasai saboda su kaɗai ka kalla farin ciki ya mamaye ma zuciya. Alhamdulillah, zaka ji daɗi sosai da sosai. Don nakan kalla inji daɗi sosai, inji daɗi sosai da sosai. Inji na in yi yabo da godiya wa Ubangijin da ya halicci taurari da rana da wata.

Gaskiya iyali abin alfahari ne. Allah baka iyali ya gama maka komai, zaka ji daɗi. Kai farin ciki ka gode masa da ya baka iyali. To gaskiya nakan ji daɗi sosai idan naga family sosai. Nakan ji daɗi, abun yana matuƙar burgeni sosai da sosai, wallahi abun yana burgeni sosai.

In sha Allah, gaskiya na koyi darasi musamman ma na kasuwanci. Na koyi darasi sosai kan kasuwa. To ataƙaice ita kanta kasuwan, dole sai ka nutsu. Ko da kuɗin sai ka yi haƙuri, ka yi consistency, ka daure daga ƙarshe za ka cimma nasara. Sabo da inhar baka daure ba, baza ka cimma nasara ba. To wannan darasi ne babba da na koya game da kuɗi. Sannan akwai kasuwar da ita kanta dole shi da jari mai ƙarfi. In ba ka da jari ba za ka taɓa iya yin ta ba, sai da babban jari ka daure, ka daure sannan za ka yi ta ciki ikon Allah.

Alhamdulillah gaskiya na kan yi taimako ta ɓangaren zamantakewa da kuma yadda ake mu'amala da mutane da kuma taimako ma wajen in mutum yana buƙatan abu mu ɗauka in bashi idan ba shi da shi yakan buƙaci abu sai in ɗauka in bashi yakan ji daɗi yamun godiya yamun godiya sosai da sosai.

Masha Allah, gaskiya da yawan mu a cikin matasa a kwai waɗanda muke aiki tuƙuru, muje ko muyi trading ko kuma muyi game haka da sauransu. Gaskiya yana jin daɗi sosai. Inga matashi yana neman na kan shi, yana performing, yana hustling, yana daurewa, yana consistency wajen neman kuɗi ta intanet. Ina jin daɗi sosai da sosai. Sannan su iyaye, gaskiya irin wannan abin yana ɗan tada masu hankali daga farko idan basu gano a dalilin ɗaya sa ake. Saboda kasan su iyaye sun fi so suji menene abun, yanada muhimmanci, ba shi da matsala, ba zai cutar masu da iyali ba? Wannan ne dalilin ɗaya sa iyaye suke bincike, suke bincike in suka ga ɗansu yana irin wannan abun.

Eeee sis, ita nake amfani kuma ina gan a wannan shekarar na fara amfani da ita. A wannan shekarar kuma tana mun daɗa amfani wajen hanyar online business ina da investment da sauran su duka. Ina ji daɗin amfani da ita da mining da suwaye da WhatsApp da kuma inda nake sada zumunta da ita.

Ahh. Ina son in zama billionaire. Ina son in zama billionaire. Se kawai gani nan ina da kamfanunnuwa, ina da masana'antu da industries. A ce kawai ina daga cikin manya manyan richest masu kuɗin duniya. A ce a sako ni top ten haka ko top five. Ina son in zama hakanin haka kuma ina son in amfani al'umma, al'umma su amfane ni sosai.

Ina ma'amala da su ta ƙwarai sosai saboda yanayin da aka taso tare da kuma yadda suke bani haɗin kansu da taimakawa ake aikin gare. Da kuma kusan mun yi masu juyawa suna siyan kaya. Ina jin daɗi sosai da yanayin yadda suke taimakawa da kuma yanayin da suke bani haɗin kansu. Gaskiya ina jin daɗin aiki da su.

Yana yin kalmomin da kuma yadda ake furta shi da kuma wasu al'adu na Hausa ma daga baya da ake da wasanni da shi kanshi karatun hausan duka suna burgeni da yadda ake furta shi yake da daɗi da yadda yazama famous yazama dagacikin yare masu mahimmanci a duniya ma gaskiya yana mun daɗi sosai yadda nake furta shi.

Muna zaune a jira abin da ya kamata ayi, a yi wanda bai kamata a yi ba kuma a barshi. Mu kan zauniya mu jira mutane da dama, ko kuma a yi mu'amala da mutane ko a yi abun amfani, abar mara amfani gaskiya.

Gaskiya na kan yi gym sosai. Ina gym. Na kan yi gym. Motsa jikina, wani bin inje ball. Wani bin in hau keke. Wani bin. Inyi jogging a gida. Wani bin kuma na kamma tafi wajen gym. Gyming kenan inyi training, inyi training in daga ƙarfe.

Eh, ina ɗaura net. Ina amfani da shi musamman ma da daddare haka saboda sauro ya fi yawa da daddare kuma ina shafa maganin sauro amma na fi amfani da net ɗin. Nafi ɗauka net in zan kwanta koda safe sai in cire ko kuma wani gun da asubashi sai in cire shi amma confirm ina amfani da shi.

Gaskiya ni dai lokacin da na buƙaci ƙarfin zuciya shine lokacin da muka fara jarrabawa. Gaskiya a lokacin jarrabawa final exam ita ban taɓa yin jina zuciya ta ta karye ba kuma ta yi ƙarfi sa a lokacin saboda kawai gani yake anyi mistake game over. Shi yasa na dage, nayi ƙoƙari sosai. Duba da yanayi ma nayi karatun da ban ma taɓa taɓa yin irin shi ba. Shikenan.

Ai se muke a biya mu, shuga me kyau shine ya kasance mai adalci kuma ya kasance mutum ne ba mai son kan shi ba, ya mulki mutanen shi, ya mulki mutanen shi cikin sassauƙi da kuma ya mulke su, yayi adalci wa junan shi, wa kan shi da mutanen shi.

Kai ina mugun son burodi sosai, haka gurasa tana burge ni sosai. Amma gaskiya na fison burodi musamman ma a shafa shi da bota. Gaskiya yana burge ni haka, 'yan uwa na ma suna son shi sosai. Kuma gurasa in ta ji ƙuli tana min daɗi sosai wallahi. In gurasa ta ji ƙuli tana min daɗi sosai da sosai.

Kaaaai! Gaskiya yana bigewa da kamshi sosai, musamman ma in mamanka take dafawa. Musamman ana dafa shinkafa jollof rice wato gidan yana buɗewa har maƙwabta fa ji suke yi. Kaji ana ta jin daɗi ana annashuwa kowa yayi ta jin daɗi sosai da sosai. Abin yana gwanin birgewa abun ma ba'a cewa komai abun.

To gaskiya, Alhamdulillah an samu cigaba sosai, musamman ma ta yanayin mu'amala da zamantakewa da kuma wayo da aka ƙara, girma da aka yi da sauransu. Gaskiya ta banbanta sosai kuma yanzu an yi hankali, an ƙara ilimi sosai da sosai a kan da ana yaranta ɗan yi shirme da shiririta.

To gaskiya wayyo tana fitowa lokacin da ake nadama, sai a ce wayyo Allah, kuma lokacin da ka yi wani dana sani akan wani abu da ka aikata. So sometimes gaskiya wasu lokutan, a. Ana faɗin ta ne irin wannan lokacin sosai da sosai.

Gaskiya yawanci wasu suna ajiyewa, wasu kuma suna shiga adashe, wasu kuma kawai an saki musu albashi sai su biya. Da littattafai ma kuma ana siyan ma yara a kuma cikin kwanciyar hankali a biya kuɗin makaranta da sauran kayan makaranta su jikuna.

Gaskiya kamar wanda suke da muhimmanci shine yawanci ko dai iyayen mu suke da muhimmanci sosai, sai abokai da 'yan uwa. To gaskiya alhamdulillah duk ana zaman lafiya kuma muna jin daɗi sosai. Kuma abun ya sa iyaye na suke da muhimmanci a wurina saboda ni dai tsakani da Allah ina san su sosai da sosai. Ina son su sosai.

Gaskiya sana'a ta rini tana bani mamaki, gaskiya kuma ina jinjina wa wanda suke yin ta. Ina jinjina musu sannan sana'a ce mai muhimmanci. Akwai kuma sana'a ta haɗa takalmi, ita ma tana bani mamaki kuma itama ina jinjina wa wanda sukeyin ta. Gaskiya sosai da sosai ina jinjina musu ƙwarai da gaske.

To gaskiya ni nafison naman kaza, sai nama kuma na jan nama shima inasonshi amma ni nafison na kaza gaskiya saboda yafi daɗi sosai da sosai. Wani yafi burgeni da maiƙo dakuma soyayayye haka gaskiya inasonshi sosai inason yi.

Gaskiya muna siyan abinci sosai musamman ma kokon dai da ƙosai. Muna siya gaskiya musamman ma ƙosai. Ina son ƙosai a koko. Da safe mu kan je mu siya, mu zo a zuba siga a sha kowa ya ci yasha. A je a siyo ƙosai ko a siyo waina. Ita ma masa kenan. Gaskiya duka muna siya kuma muna jin daɗi.

Gaskiya yana sauyawa ne a shekara musamman ma kayan marmari irinsu kankana, abarba, ayaba sai kuma kayan masarufi irin su hatsi da gero da dawa. Suna shekara, suna chanzawa ne duk bayan shekaru. Kuma muna jin daɗi yanda ake mu'amala kuma yanda aka ɗauki abubuwan da muhimmanci.

Eh akwai abubuwan da muke tarawa gaskiya, ire iren su filaye, da abubuwa dai masu mahimmanci, da ire iren su kayayyaki, da duk wani abu da muka san nan gaba zai mana amfani gaskiya mukan tara shi, mukan tara shi. Kuma gaskiya ni a cikin abubuwan da nike tarawa akwai gona ina son gona sosai.

Kiya suna zuwa ne domin duba, lafiyar yara da kuma yi wa yara allurar rigakafi saboda kamuwa da ƙananun cututtuka da ake a mahalli da kuma yanayin mahalli ake so a gyara shi da kuma dai yadda tsarin girma ta jikin wannan, eh, ta jikin sassan ɗan adam take.